Eh, ina ajiye takardun aiki a gurin da ya kamata. Wurin da za ka adana su domin su suna buƙatar ka adana su. Za ka ajiye su a wurin da ka san yaro ba zai taɓa ba ko kuma wani abun ba zai same su ba. Za ka adana su a wuri mafi kyau, mafi inganci. To yana adana su a wuri mai kyau, mai inganci inda na san lailai lallai wurin nan ya kamata a ajiye su ba tare da wani abu ya same su ba.

Eh ina ansan baƙo cikin ma'amala mai kyau. Fara'a sakin fuska. Nasan Hausawa ma sun ce "shimfiɗar fuska ta fi ta tabarma". Ko da bakka da abin da za ka ba mutum, to ya kamata ka saka mai fuska. Ina sakarwa baƙo fuska a yi wasa, a yi dariya, a yi hira saboda musamman an daɗe ba a haɗu ba. Tun da haɗuwa tana yin wahala. Idan baƙo ya zo guri na, nakan mai shimfiɗar fuska wacce ta fi ta tabarma. Zan amsheshi faran-faran cikin annashuwa da farin ciki.

Eh ina da takalma na tsakar gida ina kuma da irin wanda mutun zai ɗan fita da su unguwa. Ina da na fita unguwa ƙwara huɗu ina da na tsakar gida ƙafa biyu. Saboda zaka ɗan dinga caccanzawa za ba an taganinka da takalmi guda ɗaya ba. To shiyasa kuma kana buƙatar kai akan kanka ma ka dinga sabuntawa saboda yanayin rayuwa.

Gaskiya ne dai na fi son lokacin sanyi. Saboda shi lokacin sanyi lokaci ne da mutum zai yi barcin shi cikin daɗi ba tare da wani zafi ya ishe ka ba ko sauro ya dame ka ba. Lokacin sanyi lokacin shi ya fi daɗi. Saboda shi sanyi yana da daɗi. Musamman lokacin da za ka yi bacci za ka ji ba abin da ya dame ka, ba ka takura ba. Amma shi lokacin zafi duk za ka bi ka takura. Kaya ma ba san ka sa su kake ba. Amma shi lokacin sanyi za ka ji daɗi, za ka sa duk abin da kake so.

A'a, na fi son fanka saboda ita AC ma ai kashe gaɓoɓin jiki take in ka fiya shiganta. Gaskiya na fi son fanka saboda AC ma lokuta da dama tana sa ni mura. To gaskiya na fi ƙauna fanka akan AC. Tunda ma ita fanka itace gidan kowa amma AC ma ba kowa ba. To gaskiya na ma fi son fanka ne akan AC.

Gaskiya ne akwai malaman da nake son wa'azin su sosai, kamar irin Sheikh Jafar, irin su Albani, su Malam Yusuf, su Somtin Zaria wannan mutumin na Zaria me wa'azin nan. Shi ma gaskiya ina son, ina son wa'azin shi saboda shi wa'azin shi ga nishaɗantarwa ga kuma irin kana yi za ka zai sa ka yadda za ka yi nishaɗi. To ina son wa'azin shi gaskiya. Malamin nan na Zaria.

A'a ina cin tafarnuwa sosai ma. Ina cin ta a abinci, ina cin ta a miya, ina haɗiye ta haka, ina dafa magani da ita. Ni ƙo yaji zan yi ma ina sa tafarnuwa saboda tana maganin sanyi sosai to gaskiya ina son tafarnuwa, ina cin ta. Dan ni komai zan yi ina sa tafarnuwa a ciki. Amma kuma ba na sa ta yadda ma wani zai san da tafarnuwa a ciki. Wanda baya ci ma ni in na ba ka in na yi abu na ba mutum baya cewa da tafarnuwa a ciki saboda ni na san yadda zan yi in saka ta. Ba na yinta yadda za ta damu mutum saboda wasu in suka tashi saka ta suna saka ta ta yi yawa. Amma ni ina sa ta saisasaisa. Ba ma, ba ma wani ne zai ce da tafarnuwa a ciki ba.